Eh ina amfani da ajiyar yanar gizo saboda wani lokacin wayarka zai iya faɗi ka rasa shi. Sannan duk abin da yake ciki fa daga ka rasa su. Amma in ka yi amfani da ajiyar yanar gizo, za ka iya dawowa da abin da kake da su a cikin waya duk lokacin da kaga dama, indai har za ka iya login ɗin wannan asusun yanar gizo.